Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Saboda ina aiki a wajen ofis, muna aiki wurare daban daban. Muna iya sadarwa ta hanyar fuska da fuska, muna kuma sadarwa ta hanya ta na'ura wato ko ta waya ko ta system wato laptop ko kuma wani abu dai. Muna sadarwa haka saboda haka muna iya sadarwa saboda mu sanar da aiki, mu yi abubuwa daban daban. Wato a taƙaice dai yadda muke sadarwa shine ta waya, ta sistem ko ta email haka ko ta yanar gizo. Haka yana faɗaɗa aikinmu kuma ya sa mu gama a lokaci.

So nawa kake kallon madubi? To an ce idan mutum na da kyau, ya ƙara da wanka. Gaskiya duk a lokacin da dukda dai ni namiji ne amma duk zarafin da na samu na kallon madubi, ina kallon, ina kallon madubi a kowane lokaci saboda yana ƙara min kuzari wato confidence kenan in kuma ga kaina da muhimmanci da kuma daraja. Ina son duba madubi sosai saboda ina ganin kaina irin kyakyawan namiji ne wanda ya kamata kowa ya yi alfahari da shi. Dukda dai ba ni da ɗagin kai amma ina kallon madubi a kowane lokaci.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, gaskiya ina son ɗaukar hotuna. Saboda hotuna suna da matuƙar muhimmanci a rayuwar mutum. Saboda da hotuna kana iya ajiye tarihi, kana iya tuna baya, kuma suna iya zama hujja a nan gaba. Sabida haka ina ɗaukan hotuna. Da daddare ba a kai a kai ba saboda kyamarata ta sami matsala kuma saboda yanayin, eh, ayyukana na yau da kullum bana cika ɗauka. Amma in ina da zarafi ina so in riƙa ɗaukan hotuna saboda ina da matuƙar sha'awar ɗaukan hotuna, musamman selfi haka ba lallai sai na tsaya a wani wuri. A in duk in ta kama kawai ina ɗaukan hotuna. Wani lokacin ma ina iya sa kaya kawai a gida don kawai don in samu in ɗauki hotuna. Saboda haka ina son ɗaukan hotuna.

Uhm, ina gani ina da takalma daya, biyu, uku, huɗu. Ina da takalma huɗu yanzu. Kuma a cikin takalma huɗun nan guda uku cover shoe ne ko canvas wanda nake zuwa coci ko makaranta haka ko wani biki dai ko, uhm, taruwa-- taro haka na jama'a su nake sawa. Kuma ya danganta da irin kayan da nake sawa shi ke, shi ke zaɓan takalmin da zan sa. In na sa kaftani, wato zan sa pumps ne ko sandals. Idan kuma normal English wear ne to zan sa crocs ne in tafi da shi. Ina da takalma guda huɗu kuma ina matuƙar amfani da su sosai saboda ina fita da yawa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa, bani da cikakken lokacin da nake zuwa kasuwa. Ina zuwa kasuwa ne a lokacin da nake buƙatar kayan masarufi ko kuma kayan da nake da su a gida sun ƙare. Saboda haka dole in je kasuwa in yi cefane. Cefanen yana kankama irin kayan abinci, kayan sawa, sabulu, kayan wanke wanke soso, bokiti da sauran su. Shine yake kai ni kasuwa. Kuma in na je ba na daɗewa. Ina zuwa kasuwa ne ba a kai a kai ba. Amma idan zan kwatanta zan iya cewa a, a wata zan iya zuwa sau biyu haka. Ya depending ga yadda nake da kuɗi a account, ko kuma a yawan buƙatuna shine nake zuwa kasuwa.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abin da yafi muhimmanci a gare ni ko kuma in ce a abokantaka ta rayuwa ta yau da kullum, koma wace irin rayuwa ce, shine a samu ƙauna, a samu mutunci, a samu bangirma. Wato in ina nufin ƙauna, a samu irin ka ƙaunaci abokinka ko abokiyarka ta yadda ko an samu sabani ko kuskure ko kurakurai. Ƙaunan nan za ta zama dalilin da ya sa za a yafe wa juna a kuma ci gaba da abokantaka. A samu bangirma kuma, wato a mutuntawa juna. Mutunci Ta yadda ake zamantakewa ake cuɗanya da juna. Ka a cutar wa wani ka kuma a cuci wani. Abin da ba ka so a yi ma to kai ma kar kayi wa wani. Ka zama mai kyautatawa, ka zama mai, mai darajanta abokanai da mutane ma duka. In gidan ka yi haka ina ga wannan shine zum mafi muhimmanci. Wani abu kuma shine kare mutunci, wato kare mutuncin juna a cikin abokantaka da kuma taimakawa juna a lokacin buƙatu, a lokacin damuwa, a lokacin halin takaici na rayuwa. Wato shine abu mai muhimmanci a rayuwa, abu a abokantaka.

Kana jin tsoron kwari? To, gaskiya ya danganta da wane irin kwari ne amma, saboda yanayin abun da na karanta a makaranta wato yanayin kwari ya sa dalilin cewa da ba zan, bana cika ba wani kwaro. Kwarin da suke bani tsoro ba su da yawa yanzu amma dai irin kwarin da aka sani dai kyankyasai ko sauro haka bana jin tsoron su saboda kwari ma suna da abun nan kuma suna da amfani matuka sosai ga ɗan adam da kuma nature gaba ɗaya saboda suna, suna taimako a wajen kashe wasu kwari da suke kawo illa ga dabbobi, shi mutum ko kuma, amfanin gona. Saboda haka bana cika tsoron kwari. Eh bana tsoron kwari kwata-kwata.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, matashin wuya bana cika amfani da shi in ina bacci saboda bana son abun da zai takurawa baccina. Saboda haka bana amfani da matashin wuya. Kuma a wannan lokacin ma bana kwanciya a kan katifa, a kan kujera nake kwana saboda yanayin yadda abubuwa suke tafiya. Saboda haka a kan kushin nake kwanciya bana amfani da matashin wuya.

Kana fi so fanka ko AC? Na fi son AC, ee na fi son AC saboda iskar da take fitowa daga AC ya fi na fanka, eh sanyi ya fi shi daɗi kuma a lokacin zafi. Wani dalilin kuwa da nake son AC fiye da fanka shine idan fanka ta ɗau zafi ta daɗe, wato ta daɗe tana aiki, en iskar da take fitowa daga fankan zai shima zai sau-- zai dau zafi wato gabaki ɗaya ɗakin ma zai dau zafi kenan ba kamar AC ba. Shi yasa nace nafi son AC, duk da dai AC ya fi tsada amma ni nafi son iskar AC. Wato in kana shaƙa iskar AC ma ƙafa fresh, jikinka ya fi haske.

Yaya kake jurewa zafi? Kai, ni gaskiya bana son zafi kwata-kwata a rayuwata. Idan Allah ya ba ni daman zaɓar cikin zafi da sanyi ko hamatan, gaskiya zan zaɓi hamatan sabida kwata-kwata bana son zafi. Saboda ni mutum ne wanda ina da yawan, na lura ina da yawan kitse a jiki. Abu kaɗan yake sani in jiƙe da zufa. Kuma in na jiƙe da zufa bana iya yin komai. Hankalina kuma ya tashi bana iya concentrating in yi abinda ya dace. Sabida haka nafi son yanda nake jurewa zufa shine ina fita waje ko kuma in nemi abun fifita in fifita kaina in samu ni'ima ko kuma in fita waje inyi shimfiɗar tabarma ko in sa katifa ko wani abu sabida in samu in kwanta, in yi barci, in samu salama ko kuma in nemi ɗaki da ake, da yake da AC ko yake da fanka in samu in zauna ina shaƙar wannan iska ko kuma in watsa ruwa a jikina mai sanyi in samu dai in ga na magance zafi saboda bana son zafi.

Wane irin yanayi ka fi so? Ina ta jiran tambayar nan. Yanayin da na fi so shine yanayin hamattan ko sanyi. E, shine yanayin da na fi so saboda na san idan na sa kayan sanyi ko na sha abu mai zafi ko na tsaya a cikin ɗaki mai ɗumi, na riga na magance wannan shikenan. Nan na yi maganin abun da ya dace. E, na fi son lokaci mai sanyi saboda ina son sanyi sosai.

Wane irin ice cream kake fin so? Ina son vanilla ice cream saboda ina son vanilla. Ina son shi, in sha shi nafi son shi fiye shi da banana ko wani flavor daban, nafi son vanilla ice cream yafi min.

Eh, ina lulluɓa da bargo sosai sabida sanyi sabida wasu ababe daban-daban. Sabida haka ina lulluɓa da bargo sabida sanyi. Amma kuma wannan bai hana ni fita waje in sha iska ba sabida ana zafi yau da kullum.

Kana iya dafa abinci? To waye bai iya dafa abinci ba. Ni ma na iya dafa abinci. Eh, ina dafa abinci sosai, daga shinkafa, wake ko doya ko fate ko sakwara ko eba. Duk wani irin abinci da ka sani ina yin shi saboda ni ɗalibi ne kuma har yanzu ban yi aure ba saboda haka ina dafa wa kaina abinci. Abin da zan iya cewa ban iya dafawa ba yanzu shine tuwo, tuwon masara ko kuma tuwon, tuwon shinkafa ko tuwon alkama ko tuwon dawa. Kuma dalilin da yasa ban iya wannan ba saboda ban iya, ban sa kai na koya ba, shi ya sa ban iya dafa tuwo ba. Eh, shi ya sa. Amma duk wani soye-soye, dankali, kwai, stew, nama duk na iya shi. Kuma in Allah ya yarda ina iya dafa abinci, ni nake dafa wa kaina abinci ba wani ba.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Wannan ya danganta ga, halin da nake ciki. Idan ina very good mood, wato ina zuwa shagon buga game, wato video game, in je in zauna in yi ta buga game dani da abokaina muna shewa, muna, muna dariya, muna taɗi. Idan kuma ba a wuta, ina, ina iya fita da abokaina, mu zauna a majalisa muna taɗi daban-daban abun da ya kama da ray, rayuwar yau da kullum, siyasa, neman kuɗi, mata, da kuma sauran irin ire-iren waɗannan abubuwa. Ko kuma ina iya zama gida kawai in kalli fina-finai, eh, in kalli fina-finai a waya ko kuma in kunna data in shiga TikTok in kalli videos ko kuma ina chatting da abokai a Facebook ko kuma a social media dai haka. Ko kuma ina iya shiga PDF in nemi karanta takarda in karanta ko kuma, in je in fita, in sa boot da yamma haka in je in buga ƙwallo da abokaina, ina motsa jikina. Ko kuma kawai idan ba a wuta ina iya fita in yi strolling, in je wurare daban-daban in kai ziyara ga abokaina ko daga maƙotana, ko kuma in zauna gida kawai da wayata ina ta dandannawa har in samu in yi barci.

Menene abinda kake tunawa daga yaro? Wato tun ina ƙarami kenan, ina da abubuwa da yawa da zan iya tunawa. Amma bari in gani in tuna, in gani, ɗaya daga ciki shine lokacin ina JSS3 akwai abin da ya faru da ni wanda bazan taɓa mantawa ba. Wato shine na faɗa a cikin soakaway na gidanmu. Wato ina wasa ne har na ce wa abokaina bye bye. Kawai sai na diro gwaram cikin soakaway ɗin. Da na faɗi cikin soakaway ɗinnan, duk na riga na sadaukar da rayuwata. Wato na mutu kenan. Amma da taimakon Allah, yayata da, yayata da kuma yayana da suke waje suka sa hannu suka ciro ni. Na je na yi wanka, na dawo na zauna na natsu. Abun nan bazan taɓa mantawa da shi a cikin ƙaramin lokaci ba. Wani abu da na ƙara tunawa shine an taɓa bani school fees nawa in je in biya a makaranta aka bani cash a hannu. To cikin wasa ina tafiya, ina tafiya sai na zubar da kuɗin kuma ban ankara ba. Sai da na kai makaranta na duba jaka, na duba aljihun na ga ba kuɗin. Wato hankalina ya tashi sosai na koma na bi hanya ina bi a hankali, a hankali ko zan ga kuɗin. To a ƙarshe ban ga kuɗin ba. Na ɗan jima kaɗan kafin na faɗa a gida. Da na faɗi a gida kuma ina tunanin za a yi mun duka amma ba a yi mun komai ba. Aka ce kawai kada in ƙara yi saboda abu ne wanda bai da kyau. Abun da kuma zan-- na ƙara tunawa lokacin ina yaro shine lokacin ina shekara bakwai ko takwas. Aka yi mun surprise birthday party a gida, aka sayi mun cake aka yi mun-- aka sayi mun soft drinks da lemon kwalba, da zoɓo, da kunu da abubuwa daban daban aka yi mun birthday. Wannan birthday bazan taɓa mantawa da shi ba, da sauri. Wani abu da ya ƙara faruwa lokacin ina yaro, wato shine lokacin da na zo na ɗaya a class ɗinmu na primary four. Wato na zo na ɗaya a class wanda na sa himma sosai kuma na, na ji daɗi. Lokaci ne wanda I was on top of the world. Na ji daɗin kaina a kuma abun da na yi. Abun da zan iya tunawa kenan.

Kana cizon farce? Eh, zan iya cewa ina cizon farce saboda cizon farce amma ina da dalilin da ya sa nake cizon farce. Ina cizon farce irin in ina, ina da fargaba haka ko tsoro nake ji, ina iya cizon farce na Ina cizon farce kuma yana cika abubuwan da ba na jin daɗin da nake yi a rayuwata.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? A'a, ba mu da fanka a ɗakin mu kuma yana cikin dalilin da ya sa zafi yana mana illa a inda muke saboda ba mu da fanka sai dai mu fita waje mu kuma sha iska. Ba mu da fanka a ɗaki sabo amma kuma cikin watan nan mai zuwa muke shirin siyan fanka.

Kai ina da wanne abinci kak yake sa ka ji daɗi? Ina da abinci da yawa wanda yake sa ni in ji daɗi sosai. Ɗaya daga ciki shine awara. Ina son cin awara sosai kuma baba ta ta sani ina son awara sosai tana mun awara akai akai. Wani abinci kuma da yake sa ni in ji daɗi shine jollof rice. Ina son shinkafa, wato shinkafa dafaduka. Ina son dafaduka da zobo a gefe. Eh saboda in ci in ji daɗi yana sa ni nishaɗi sosai har ina cin filet kusan uku ma a jere saboda yadda nake son shinkafa dafaduka. Ina kuma son nama. Ni mayen cin nama ne sosai. Ina son cin nama, ina son, em Ina son cin waina, ina son shan shayi, ina son cin ƙwai, ina son indomie, ina son spaghetti amma kuma nama mance da uba uba gida wato wake. Ni masoyin cin wake ne sosai. Ina cin wake sosai wato a yadda nake ƙaunar wake ina iya tafiya sati ɗaya in ci wake amma kuma in gaya ma wani abu shine zan iya sarrafa waken wato ace yau nayi alale, gobe nayi, em, nayi ƙosai, gobe sai in yi waken zalla ko kuma in haɗa da shinkafa haka ko dawa ko, ko, ko masara ko, ko taliya. Ina iya cin wake sosai. Ina son wake. Did da dai ni gajeri ne amma kuma ina son cin wake sosai.

Wane aikin gida kake yi a kullum? Akwai ayyuka daban-daban da nake yi a gida, suna da yawa amma bari in taƙaita. Na ɗaya shine ina shara wani lokaci. Eh ina sharan gida haka, sharan ɗaki, in share ko ina. Ina kuma yin mopping, wato in sa summa in goggoge ko ina daga tiles, room divider ko window haka. Na uku kuma ina yin wanke-wanke in ta kama, wato wanke-wanken kwanuka da cokula da eh cup haka. Ina yin wanke-wankensu. Ina kuma ɗiban ruwa, ina sawa a toilet. Ina ɗiban ruwa ina sawa shuke-shuke, wato ayaba, gwanda da em mangwaro. Ina kuma tayawa da kaftu a gona, wato gonar rake kenan. Eh saboda muna da gonar rake, muna noman rake sosai. Saboda haka in yayana ya fita, ni nake ɗaukan eh magirbi in je in taya shi in yi noma. Idan na dawo kuma wani lokaci in ba kowa ni ke shiga kicin, in yi girki kenan, wato in dafa abincin da kowa zai ci. Ina yin wannan.

Eh, ina son yin hula. Ina son yin hula, duk da dai ba, ba kowane lokaci ba amma ina son yin hula sosai. Hula kamar malafa haka ko facing cap. Kuma dalilin da nake sa hula shine idan na sa malafa saboda na sa manyan kaya ne ko kuma kaftan shine nake sa en malafa. Ina kuma sa facing cap ne saboda fashion ko gayu ko kuma saboda rana sosai. Shine nake sa facing cap. Ina kuma sa head warmer saboda sanyi. Idan lokacin sanyi ne zan sa head warmer in rufe kaina saboda kada sanyi ya yi min illa. Ina son sa hula amma ba na sawa akai-akai matsala kenan.

Wana lokaci na rana kafi so? Nafi son yamma, zuwa lokacin yamma haka irin, uku da rabin nan zuwa karfe huɗu. Sabida a lokacin ne aiki ke tashi, sabida haka nafi son wannan lokacin, wato lokacin da aiki yake tashi. Duk da dai bana son rana, kuma bana son shiga rana sabida tana wa fatar jikina illa, ta mai da ni baƙi. Amma nafi son zuwa lokacin yamma haka irin faɗuwar rana ke nan zan ce sabida lokacin ake tashin aiki sabida lokacin ne nake samun in yi abubuwan da za su kawo wa hankalina kwance, in kuma samu in samu jin daɗi in kuma samu in huta domin in koma gobe in yi abinda ya dace.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe saboda ina tashi da wuri in yi aiki. To, ina tashi misalin ƙarfe huɗun na safe in shirya domin zuwa wurin aiki. Saboda haka ina jin kukan zakara da safe. Eh, ina jin kukan zakara da safe.

Wane irin nama kafi so? Wa, ni? Bazan iya cewa ga naman da nafi so ba. Irin naman da nafi so yana kamawa ne a yanda nake marmarin naman a dai-dai lokacin. Amma cikin naman da nafi son ci akwai kaza, naman kaza. A soya min shi, a yi mn shi peppered meat, ko kuma a soya shi kawai. Musamman cinya da kuma ƙuhu. Ina son cin ƙuhun naman kaza. Ina kuma son naman, naman, naman shanu, ko sa. Ina son cin naman sa, musamman tumbin sa ko kuma kayan ciki na sa, da kuma ganda wanda ake cewa pomo. Eh ina son cin wannan. Ina son naman sa sosai. Duk da dai cin shi yana sa wa, yana kawo min ciwon haƙori in na ci shi sosai. Ina kuma son naman, naman akuya. Eh ina son cin naman akuya saboda yana da zaɓi yana da kuma daɗi. Ina son ma cin naman tolo-tolo, sabida tolo-tolo yana da mai ko ƙitse zan ce. Yana nan kamar naman kaza ne amma ina son na cin naman shi. Ina ma son cin naman ɓera, amma sabida ɓera yayi wuyan samu shi yasa bana abunnan amma ina son cin naman ɓera. Ina, eh ina kuma son cin naman zomo.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Ina amfani da messages app na wayata. Ina kuma amfani da email ɗina, ina da email accounts guda biyar, wanda na bambanta su. Ina amfani da su Wato in, in isa da saƙonni ko kuma in karɓi saƙonni daga mutane daban-daban.